Kana zuwa aiki lokaci dai dai tambayan ya kamata ne ta zama? Kana zuwa aiki akan lokaci ko kuma kace ana zuwa aiki a dai dai kan lokaci haka yake kamata tambayar ta zama. Ito, umm, na farko dai zuwa aiki akan lokaci yana da matuƙar amfani saboda idan mutum yana zuwa aiki akan lokaci hakan zai saka ya riƙa yin aiki yanda ya kamata. Sannan kuma zuwa akan lokaci zai kare mutum daga fada wa fada da manaja da kuma shugaban wajen aiki da kuma abokanan aikinsa. Saboda haka ina zuwa aiki akan lokaci. Dur lokacin da na tashi zan je aiki ina ƙoƙari na je ƙarfe takwas ko kuma ƙarfe tara na safe. Saboda haka a wannan lokacin ba yawanci ma duk mutane ba su zo wajen aikin nan ba. Wasanni ne zan iya cewa nine wanda yake fara zuwa gan aikina. Saboda haka ina zuwa aiki akan lokaci.

Menene abincin da kake fi so? Wai wannan tambayoyin shin ai ne yake rubuta tambayan nan ko mene ne? Wannan tambayoyin basa fita gaskiya. Tambayar ya kamata ta zamo wanne abinci ka fi so ba ko kuma a ce menene abincin da ka fi so. Ba wai menene abincin da kake fi so ba. Eh, na farko dai abincin da nake so ya danganta. Idan local abinci ne na Hausa, abincin mu na gargajiya, eh ina son dambu, sannan kuma ina son tuwo, tuwon shinkafa da miyar taushe. Sannan kuma ina son, ehm ina son burabusko, ina son alkubus. Idan kuma abinci ne na turanci na zamani, ehm zan iya cewa ina son shinkafa da wake, da mai da yaji, da kwakumba, da salak, da albasa. Sannan kuma ina son fried rice wato soyayyar shinkafa da kaza. Sannan kuma ina son dambun nama.

So nawa kake yanka farce? Am, so nawa kake yanke farce ya kamata tambayan ta zama. Yanke farce ya danganta. Na farko dai, yanke farce yana ɗaya daga cikin alamomin da ake gane mutum mai tsafta. Saboda haka ni mutum ne mai tsafta. Am, a rana, a ba a rana nake yanke farce ba. Duk sati ina yanke farce ranar Juma'a. Sannan kuma idan na yanke farcen na ranar Juma'a, idan har wani satin zai zagayo, idan har naga farcen ya fara fita wa, so zan iya na sake yanke wa. Ina yanke farce sau ɗaya, sau ɗaya a sati. Duk ranar Juma'a ko kuma ranar, eh, ranar Alhamis, musamman idan ina gida. Eh, sannan kuma bana ne nake yanke farce da kai na ba. Badawa nake a yanke min farce irin masu wucewa suna kaɗa almakashin yankan farce. To su nake bawa suna yanke min farce na.

Kana fikicin tufafi? Wannan tambaya dai ban gane ta ba. Kana fikicin tufafi? Kana cinikin tufafi kuke so ku ce? Ko kuma kana yaga tufafi? Fikicin tufafi gaskiya ni ban gane mai kuke nufi ba! Amma dai zan amsa a based on abin da na gane. Fikicin tufafi yana nufin rikicin tufafi kamar idan wani ya saka maka kayanka ka ce sai ya cire to ni dai ba na yi gaskiya.

Yaya kake shaƙatawa lokacin hutu? Yaya nake shaƙatawa lokacin hutu? Ina shaƙatawa lokacin hutu ta hanyar kunna kallo sannan kuma sannan kuma ina kunna kallo, zanyi kallo sannan na sha shayi ko kuma na tsaya na yi game ko kuma na fita na ɗan taka, na ɗan taka na dawo ko kuma na kunna waƙa in rufe idanuwa na ina ji. Haka nake huta lokacin hutu.

Nawa madubi kuke da su a gida? Madubi nawa kuke da su a gida ko kuma madubi guda nawa kuke da su a gida ko kuma madubinku a gida guda nawa ne? Haka ya kamata tambayan ta kasance. Eh madubi a gida ya danganta. Na farko dai kowa a cikinmu yana da madubi da yake duba fuskan shi idan yayi wanka. Sannan kuma da akwai madubi a cikin banɗaki. Sannan kuma da akwai a cikin ɗaki, can cikin ɗaki. Sannan kuma da akwai shi a jikin window, wannan da glass muke amfani shi ma madubi ne. Sannan kuma kowace mace a gidanmu tana da kayan kwalliya wadda a ciki da akwai wannan madubin. Saboda haka madubin da muke da su a gidanmu na farko akwai a falo. Sannan da akwai a banɗaki, banɗaki guda biyu madubi guda uku. Sannan kuma da akwai a kowane ɗaki can ciki akwai. Sannan kuma kowace mace idan ta sayi kayan kwalliya za ta sayi madubi. Saboda haka madubin mu a gida sun kasu kashi kashi. Idan na macen kowane kwalliya ne za su kai guda goma. Idan kuma na ɗaki ne guda huɗu ne. Idan kuma na banɗaki ne guda biyu ne. Saboda haka idan aka haɗa za ku ga maduban da muke da su za su iya su kai guda goma sha wani abu. Ya dai danganta da wane irin madubai kuke so. Bayan nan kuwa sannan cikin glass na buɗewa shi ma akwai madubi.

Wane irin miya kake fi so? Wane irin miya ka fi so ko kuma a ce irin miyar da kake so wace iriya ce? Ko kuma a ce shin wace miya ka fi son a ranka? Haka ya kamata tambayan ta kasance. Irin miyar da na fi so ya danganta da wane irin abinci ne. Na farko dai idan tuwo ne, ina son miyar kuɓewa, miyar kuɓewa ɗanya. Idan kuma shinkafa ne ina son miyar kayan miya, miyar ja ke nan. Sanan kuma in farfesu ne ina son chicken pepper soup. Sanan kuma idan miyar taliya ce ina son miyar agushi. Saboda haka a tuwo na fi son miyar kuɓewa ko kuma idan miyar kuka ce wacce aka sa tantaƙoshi a ciki ina matuƙar son ta. Ko kuma miyar alaiyahu wato miyar taushe to waɗannan miyoyin su nafi so.

Wani irin tsintsiya kake amfani da shi? Ehm, tsintsiya, wani irin tsintsiya kake amfani da shi a gida kenan ko a ɗaki? Tsintsiya kala kala ce. Akwai tsintsiyar laushi, akwai tsintsiyar kwakwa, akwai tsintsiyar sharar yana. Saboda haka, ehm, muna yin amfani da tsintsiyar kwakwa domin a share tsakar gida da kuma ƙofar gida. Kamar yanzu haka na yi wa ƙannena magana su zo su share tsakar gida. Sannan kuma tsintsiyar laushi ana yin amfani da ita domin share cikin ɗaki ko kuma kan kafet. A'a, tsintsiyar kwakwa ma ta share kafet ce amma kan tiles da kuma, ehm, kalledar ɗaki ana, ana sharewa da tsintsiyar laushi. Saboda haka ana amfani da tsintsiyar laushi domin share cikin ɗaki. Ita kuma tsintsiyar kwakwa ana yin amfani da ita domin share ƙofar gida, tsakar gida sannan kuma da kan kafet. Sai kuma tsintsiyar sharar yana ita kuma dama yana ake sharewa da ita.

Kana yin barci da rana? Eh ko kuma kana yin baccin rana? Eh, ina yin baccin rana wani lokacin musamman idan na gaji ko kuma idan ban yi bacci da yawa da safen nan ba to ina yin bacci da rana. Kamar jiya, jiya na yi baccin rana sannan kuma baccin ranan ba wai da yawa na yi shi ba. Maife minti talatin ne ina yi ba'aka tashe ni amma ban cika yin baccin rana kullum ba gaskiya. Baccin rana wani lokacin idan kamar ana yin azumi to gaskiya ina yin shi sannan kuma wannan baccin rana nan ba wai idan na kwanta siyi yamma ba bana yin dai na yamma amma ina yin na rana kamar daga ƙarfe sha ɗaya na rana ko sha biyu na rana zuwa sallar azahar ko kuma zuwa ƙarfe biyu na rana zan iya yin baccin ran. Amma idan yamma tayi zan tashi saboda baccin yamma yana sawa da jikin mutum ya mutu, ɗan mutum ya ji ya yi weak Baccin rana yana da amfani sannan kuma yana ƙara lafiya.

Yaya kake son dafa ƙwai? Yanda nake so na dafa ƙwai kuke so ku ji? Uhm, na farko dai ƙwai ana masa, eh, tanadi kala kala. Na farko ana iya a dafa ƙwai a cikin leda shine ake kira da boiled egg. Sannan kuma ana iya a soya ƙwai shine ake kira da fried egg da turanci. A soya shi da mai, um, da albasa da magi a kaɗa shi sai a soya shi. Sannan kuma da akwai, eh, wanda ake sawa a cikin abinci a faffasa shi a zuba a cikin abinci ko a cikin miya. Hoda haka idan zan ci indomi na fi soya ƙwai bana dafa shi. Amma wani lokacin zan iya na dafa sannan na soya. Na soya guda ɗaya na dafa guda ɗaya sai na ci indomin da shi. Idan kuma a abinci ne zan ci soya shi nake yi ko kuma na dafa. Idan kuma ina son soyayyar indomi zan fasa ƙwan sai na kaɗa shi sannan na zuba indomi a ciki sai na haɗa na soya su.

Nawa ruwa kake sha kullum? Sau nawa kake shan ruwa kullum ya kamata tambayan nan ta kasance. Waishin wanene yake rubuta muku wannan tambayar? Anya ba AI ne yake rubuta tambayar nan ba? Saboda tambayoyin wani lokacin ba a fahimta. Tambayoyin ya kamata ya zamo sau nawa kake shan ruwa kullum? Na farko dai ni dogon mutum ne, kuma kowa ya san cewa dogon mutum yana da shan ruwa, amm, dogon mutum yana da shan ruwa sosai. Saboda haka a rana aƙalla ina shan ruwa sau goma ko sau bakwai ya danganta. Lokacin azumi kuma zan iya sha fiye da haka. Da farko dai idan naci abincin safe zan sha ruwa, sannan kuma bayan na ci abincin ma zan sha ruwa. Sannan da rana ma ina cin abincin rana zan sha ruwa. Sannan da yamma ma idan na tashi zan sha. Da dare ma haka sannan kafin na kwanta ma zan sha. Aƙalla dai a rana ina iya na sha ruwa sau bakwai ko sau biyar a rana. Saboda kamar yadda kowa ya sani, yawan shan ruwa yana da amfani ga lafiyar mutum, musamman ga ƙodan mutum. Tana buƙatar ruwa a koyaushe domin tace duk wani abin da jiki baya so. Saboda haka ina shan ruwa sosai da sosai. Kuma likitoci dama sun ba da shawara akan cewa mutum ya yawaita shan ruwa. Saboda shan ruwa yana da amfani. Idan kuma mutum ba shi da lafiya ma ya riga shan ruwa. Kodai mutum ya sha ruwan sha ko kuma a ɗura mai, amm, ko kuma a sa mai ƙarin ruwa.

Yaya unguwarku take? Yanda unguwarmu take, eh na farko unguwarmu sunanta unguwar Ƙofar Waika. Tsohuwar unguwa ce tun da can lokacin kafin bature ya zo Najeriya ya yi mulkin mallaka. Eh unguwarmu yanda take farko akwai ƙofa, ita ce ake cewa Ƙofar Waika. Sannan kuma bayan wannan ƙofar akwai titi, shi ma na Ƙofar Wankan. Sannan idan ka shigo unguwarmu akwai gidajen masu kuɗi, akwai na talakawa. Ɓangaren gidajen masu kuɗi gidaje ne masu bene da kuma baranda da kuma suna ta da inji. Sannan kuma akwai rufin kwano. Wasu gidajen suna da sola, wasu ba su da ita. Sannan wasu gidajen babu bene. Mu dai gidanmu da akwai bene sannan kuma akwai bishiya sannan kuma akwai farfajiya. Sannan kuma akwai ɗakuna aƙalla guda bakwai ko guda shida. Ahm sannan kuma akwai lunguna. Amma kuma unguwarmu tana da faɗi. Mota za ta iya ta wuce ta kowane layi a unguwarmu. Sannan kuma unguwarmu a ƙasa take inda aka yi ruwan sama, ruwa yana cika mana unguwarmu. Har ma wani lokacin ruwan nan ya shiga cikin gidaje, ya shiga ɗakunan mutane da gidajen mutane. Sannan kuma unguwarmu tana da ƙarancin ruwan sha, ruwan amfani. Saboda unguwarmu ba ta da, ba mu cika samu wuta sosai ba. Wannan dalilin ne ya saka ah ruwa yana yin wahala sosai. Indai bawai mutum yana da bohol ba, sannan bohol ɗin ma in mutum yaja sola shi ne zai saka ah ruwan nan karya masa wahala. Lallai unguwarmu tana da kyau sosai kuma tana da tsari tun da gwamnati ce ta yanka filayen gidajen unguwar mu yawanci. Sannan kuma unguwar mu tsohuwar unguwa ce. Saboda yanzu kamar gidanmu, gidanmu aƙalla yayi shekara talatin tun manyan yayyan mu gaskiya. Sannan kuma babu irin bishiyu sosai a unguwarmu sai dai a gidanmu da akwai. Shi ne a taƙaice wannan yanda unguwarmu take.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Ban gane kana yin harsashi lokacin bacci ba. Wane irin bacci kyan yi? Harsashi, eh ko kuma ku ce munshari? Munshari shine idan mutum yana bacci yana riga ihu na "hummm, hummm". Gaskiya ni bana yin wannan indai ina yin bacci.

Kana da sa hannu a saƙonnin ku? Ina sa hannu a saƙonni, saboda ai sa hannu a saƙo shine yake tabbatar da cewa mutum shine tura wannan saƙon. Signature shine sa hannu. Duk wani saƙo da zan tura ina saka hannu saboda a san cewa wannan saƙon daga wajena yake.

Kana son kallon faduwar rana? E, gaskiya ba ko yaushe ba. Lokacin da nake son kallon faduwar rana shine lokacin da ake yin sanyi. Saboda rana tana da amfani idan ana sanyi. Saboda idan mutum jikin shi yana jin sanyi, in mutum ya ɗan shiga cikin rana, to zai ɗan ji ɗimi. Saboda haka a wannan lokacin ina son na kalli faɗuwar rana. Saboda kallon faduwar rana ikon Allah ne sannan kuma abu ne mai matuƙar al'ajabi sannan kuma akwai bansha'awa.

Kana cin citta a abinci? Cin citta a abinci abu ne mai kyau saboda citta tana da kyau ga lafiya sannan kuma tana maganin sanyi. Ahhh, amma cin citta ya danganta. Idan busasshiyar citta ce to ana dafa ta a shayi aci, a sha shayi. Idan kuma ɗanyar citta ce ana iya a saka ta a cikin abinci. Saboda haka cin citta ya danganta da me mutum zai ci, kuma me mutum zai sha. Amma dai yawanci citta an fi dakata sai a zuba ta a cikin abinci.

Kana cije farce? Tambayan nan ta ba da dariya. Gaskiya dai bana cije farce. Ah, lokacin da ina yaro na cije farce na, ah, musamman idan farce na ya taru. Amma yanzu gaskiya da ya zama na cewa na girma, gaskiya bana cije farce saboda ai farce yana dauke da ƙwayoyin cuta, yana dauke da datti da sauransu. Saboda haka idan mutum ya ce zai ringa cije farcen shi, zai iya ya sakawa kan shi ƙwayar cuta. Saboda haka bana cije wa yanzu.

Kana son kallon wata da dare? Gaskiya dai ina matuƙar son na kalli wata da dare. Musamman kasantuwar, eh, kallon wata da dare, eh, yana ɗauke da annushuwa da nishaɗi. Sannan kuma kallon wata da dare yana janyo mura. Saboda haka ina son na kalli wata da dare, amma ba wai na daɗe ina kallon wata ba.

Kana amfani da mataimakin murya? Yin amfani da mataimakin murya kamar yaya kenan? Kamar idan wai ina so nai magana a fassara mun, sai na yi amfani da mataimakin murya? Eh to, kamar yanzu wannan shima ai wannan abin da nake yin recording shima amfani ne da mataimakin murya. Saboda haka ina yin amfani da shi amma ba koyaushe ba. Ya danganta da a wane lokaci ne nake yin wannan abun.

Kujerun ku suna da daɗi? Kujerun ka suna da daɗi? Eh, kujerunmu suna da daɗi saboda kujeru ne masu taushi amma kuma da akwai masu tauri irin wainda mutum ba zai ji daɗin zauna ba. Kujerun falon mu dai suna da daɗi saboda irin kujeru ne da idan mutum ya zauna zai ji daɗin zaman shi. Saboda haka wainnan kujerun suna da daɗin zama sannan kuma idan mutum ya zauna ba zai ji ya gaji da zama ba.

Yaya wurin aikinku yake? Yanda wurin aikinmu yake yi ya danganta da wanne wurin aikin kuke nufi. Na farko dai akwai inda na fara aiki a Kaduna. Sunan wajen Malek Islamic Academy makaranta ce ta koyar da yara Biology. Sannan kuma bayan wannan akwai wajen aikin da muka ringa enrolling National ID card ga 'yan prison. Saboda haka wajen aikin yanda yake na da bene. Yana da bene sannan akwai ajujuwa.

Kana amfani da matashin wuya? Aaa yin amfani da matashin wuya ai dolene ma gaskiya duk lokacin da mutum zai kwanta. Am yin amfani dashi saboda idan mutum bai, bai kwanta dashi ba wuyan mutum zai iya yayi ciwo ko kuma wuyan mutum zai iya ya riƙe saboda haka yin amfani dashi gaskiya ina yi.

Nawa ne yawan danginku a gida? Yawan danginmu a gida ya danganta. Ko wane ɗaki akwai mutum bakwai, eh, sannan wani ɗakin akwai mutum takwas, wani ɗakin kuma mutum shida. Kuma daman ɗakuna uku ne. Saboda haka idan aka haɗa bakwai da bakwai sha huɗu, sannan kuma ga shida ashirin, sai kuma akwai ƙarin mutum ɗaya. Saboda haka idan aka haɗa gabadaya, zai kama ashirin da ɗaya.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Yanda nake yanke shawara a aiki, yanda nake yanke shawara a aiki shine na farko dai idan kuna yin aiki a cikin ƙungiya, cikin tim kenin, to mutum karya ce zai yanke shawara da iya ra'ayin shi kawai. Ya kamata mutum ya saurari ra'ayin sauran abokanan aikin shi. Saboda haka idan ka saurare su ka ji abin da suka ce sai ka yanke, sai ka yanke hukunci da abin da suka ce.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh to idan da rana ne ina so idan kuma da dare ne bana so. Saman idan wuta aka kawo gaskiya bana iya na kwanta da haske. Saboda yana hana ni yin bacci. Saboda haka da rana idan ɗaki yayi haske ba damuwa. Amma da dare gaskiya bana so ɗaki yayi haske da dare. Saboda wannan hasken zai saka bacci ba zai yi daɗi ba. Ko kuma idan mutum ya farka yarin gajin dauro.

Kana karatu kafin ka kwana? Tambayan nan ya kamata ta zamo kana karatu kafin ka kwanta? Eh to, eh na farko dai ni musulmi ne kuma dama indai zan kwanta bacci, eh ina yin addu'a. Sannan bayan addu'a akwai karatun. Duk dare indai har zan kwanta na kan karanta littafi ko da shafi goma ne. Saboda yin karatu da dare yana kawo natsuwa a cikin zuciya, tattare da sanya nishaɗi da kuma annushuwa. Saboda haka ina yin karatu kafin na kwana.

Menene banban-- menene abincin da ka ke ci da safiya? To abincin da nake ci da safiya ya danganta. Na farko dai, eh, ina cin, ina shan shayi da safiya, shayi da burodi. Sannan kuma ina shan koko da ƙosai. Amma, eh, wani lokacin kuma ina iya na haɗa shayi da burodi da ƙosai. Wani lokacin kuma ina iya cin ɗumame, na ɗumama abincin jiya sannan kuma na ci shi da safiya.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Yanda dangantakarmu da maƙwabta take shine maƙwabtan mu mun ƙulla alaƙa kyakkyawa tsakanin mu da su. Eh, muna sada zumunci, muna gaisawa da maƙwabtan mu. Sannan kuma idan Sallah ta zo an yanka nama ana kai musu. Sannan kuma idan an dafa abinci shi ma ana diba a kai musu. Sannan kuma idan mun fita an ga maƙwabtan nan ana gaisawa da su. Saboda haka kyautata alaƙa da maƙwabta abu ne mai matuƙar kyau.

Kana da katin kasuwanci? Katin kasuwanci, eh to, ya danganta daga wane irin katin kasuwanci kuke nufi. Na farko dai ina da katin kasuwanci na wani kamfaninmu mai suna Bioscure Blockchain Solutions. So wannan kasuwancin namu kamfani ne muka fara ginawa mai suna Bioscure Startup kenan. A wannan kamfanin muna da katin kasuwanci wanda nake bawa mutane. Akwai lambar mu da email dinmu da kuma address dinmu a jikin wannan katin kasuwancin.

Wa yake kakkabamaka baya? Wa yake kakkabamaka, wa yake kakkabe maka baya ya kamata tambayan yazama. Wanda yake kakkabemin baya shine duk wanda nasamu a gidanmu idan bayana yayi kura to zan iya bashi bayana ya kakkabemin da kura. Ta hanyar saka tsumma ko kuma riga ko kuma dai wani abun kakkabe baya. Kakkabe baya idan mutum ya zauna inda yake da ƙura da datti shine mutum zai bada a kakkabe masa bayanshi.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare. Musamman eh, idan ya kasance wannan daren eh, da akwai taurari da kuma farin wata kuma babu hadari. Saboda idan gari babu hadari to mutum zai iya gano taurari da kuma wata. Amma idan da akwai hadari to mutum ba zai iya gano wannan taurarin ba. Saboda haka ina kallon taurari da dare musamman idan inda na kwanta babu rufi a saman. Ina iya kallo sama, ina kallon taurarin nan ina yin tunani. Sannan kuma akwai wani abu da taurari. Taurari idan mutum yana kallonsu yana iya ringa tunani akan rayuwarsa. Sannan kuma mutum yana iya yaringa tuno wasu abubuwa da suka faru na rayuwarsa. Saboda haka kallon taurari da dare yana kawo nutsuwa, kwanciyar hankali, tunani, nazari da kuma hangen nesa. Tare da saka farin ciki da annashuwa da kuma tuno wasu abubuwa muhimmai da suka faru a rayuwar mutum.

Kana raba abincin ku da mutane? A'a, ba na raba abincin mu da mutane. Haka kuma ba koyaushe nake cin abinci tare da mutane ba. Na farko dai in a gida ne, ni kaɗai ake zuba min abinci na ci. Amma a makaranta na kan ci abinci tare da mutane. Musamman idan a makarantar mun kama ɗaki tare da mutanen muna dafa abinci tare mu ci. Amma idan wajen biki ne ko kuma wajen taro, to zan iya na ci abinci tare da mutane.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? To ai, wannan tambayar. Folder kuke nufi inda nake ajiye hotuna ko me? Ai, ajiye hotuna akan waya. Ko dai ya kasance akan memory card ne ko kuma akan wayar aka ajiye hotunan. To ni dai ina ajiye hotunan wayata a cikin storage a cikin folder wacce zanyi mata suna. Idan misali biki aka yi, zanyi create folder na saka sunan wannan bikin da aka yi sai na sa hotuna. Haka nake ajiye hotuna.

Me kake saya daga kasuwa? Eh, abin da nake saya daga kasuwa ai suna da yawa. Na farko dai kasuwa dama waje ne da mutum zai je da abin da yake nema zai iya siyowa. Kama daga kayan sawa, kayan abinci, hula, takalmi, jaka da sauransu. To ina zuwa kasuwa na siyo kayan abinci sannan kuma ina zuwa na siyo kayan sawa. Sannan ina zuwa kasuwa na siyo takalmi ko kuma agogo ko gilashin sawa ko kuma na je na siyo kayan masarufi. Saboda ita kasuwa tun daga kan kayan cefane, kayan masarufi, kayan sawa, takalma, jaka, agogo komai da akwai a kasuwa. Saboda haka ina siyan komai da komai na kasuwa. Ko dai kasuwar zahiri ko kuma kasuwar yanar gizo wato eCommerce duka ya danganta. Duka ina siyo abubuwa a cikinta.

Kana jin tsoron kwari? Jin tsoron kwari kuma sai ka ce ƙaramin yaro? Su dai kwari ya farko, ba cutar da mutum suke yi ba saboda haka ba dalilin da zai sa na ji tsoron su. Amma ya danganta da wane irin kwari ne. Kwari da akwai waɗanda suke iya cutar da mutane kamar irin su sauro, da ƙudan zuma, da cinnaka da sauransu. Su waɗannan zan iya na ji tsoron su. Amma in dai ba su ba, gaskiya ba na jin tsoron kwari. Kamar yanzu ƙuda shi ma ƙwaro ne amma ba na jin tsoron shi saboda ba abin da zai iya yi, sai dai shi ma zai iya yaɗa cututtuka. Zai iya ɗauko cuta daga wani wajen ya kai can wajen. Sannan shi ma sauro abin da yasa ake jin tsoron shi saboda yaɗa cutar Malaria. Shi kuma ƙudan zuma saboda idan ya ciji mutum, mutum zai yi ta kuka, zai ji zafi. Ita ma, cinnaka shi ma idan ya ciji mutum, mutum zai ji zafi sosai. To irin waɗannan ƙwarin nake jin tsoro. Amma in dai ba irin su ba gaskiya ba na jin tsoron kowane kwari. Saboda haka ba na jin tsoron kwari sai irin ƙwarin da suke cutar da mutane kamar irin su sauro, ƙudan zuma, cinnaka. Amma in dai ba su ba kamar irin su kyankyasu, ƙuda da wasu ƙwarin dai waɗanda ba su iya cutar da mutum ba. Su waɗannan gaskiya ba na jin tsoron su. Kuma ko da ace sun zo kusa da ni, to ba zan ji kome ba, ba zan ji kome ba gaskiya. Ko da ace sun zo kusa da ni. Irin waɗannan ƙwarin ke nan.

Ina kake son ciyar da hutu? Ina kake son ciyar da hutu kuwa? Na ɗauka za a ce mun a ina nake son nayi hutu. To, inda nake so nayi hutu ya danganta. Farko dai ina son nayi hutu a ɗakina, na kwanta bacci kenan. Sannan na yi bacci mai yawa, sannan kuma na yi wanka, sannan kuma na zuba shayi na sha, sannan kuma na, eh, kunna kallo nayi. So wannan yana ɗaya daga cikin hutun da nake so. Amma kuma, eh, idan kamar hutun makaranta ne aka ba da, tunda ina da lokaci da yawa da zan huta, to nakan iya na je wani gari. Zan iya na je wani gari na huta sosai da sosai. Kamar irin su Kano, idan ina Kaduna zan iya na zo Kano na huta. Sannan kuma idan ina Kaduna ne zan iya na dawo Kano na huta. Idan kuma ina Kano ne zan iya tafiya Kaduna na huta. Saboda ka yin hutu yana da amfani ga lafiyar ɗan adam. Musamman idan mutum ya, ya shafe shekara ɗaya yana yin aiki, ya gaji. To haka mata ce mutum ya ɗan huta na wani lokaci. Wannan ne dalilin da ya saka nake bala'in son hutu. Saboda hutu yana da matuƙar amfani kuma ina son ciyar da hutun da zan siya. Ina son, eh, na huta sosai da sosai. Kamar yanzu duk ƙarshen shekara idan a wajen aiki ne za a ba mutum kamar wata ɗaya haka ko wata biyu a ce ya je ya huta. Shine yake cewa annual leave.

Yaya kake kula da gashin ku? To, eh na farko dai ina kula da gashina, ina kula da gashina kuma ina tabbatar da cewa gashin nan na bayan kula da shi da nake, ina tsaftace shi sannan kuma na bashi kula ta musamman. Inda nake na tsaftace gashina shine kullum idan na shiga wanka, zan tabbatar da na wanke kaina da shamfo. Idan na wanke kaina da shamfo sannan zan taje shi idan na fito daga banɗaki. Sannan kuma zan samu man shafawa na kai wato body eh wato eh hair fu-hair food sai na shafa wannan man. Idan na shafa shi sannan kuma na taje na goge kaina sai na fito kaina yana ƙyalli. Wannan ne zai saka idan an kalle ni za a ji eh ina da tsafta sannan kuma za a ga suma ta abar sha'awa. Amma da akwai mutanen da su basa son su gyara sumansu gaskiya. Kuma hakan yana janyo a dinga kallon mutum a matsayin ƙazami ko kuma wanda baya son ya gyara sumanshi baya so ya gyara gashin shi.

Kana kunna sanarwar apps? Ina kunna sanarwar applications a wayata. Eh, ina kunna sanarwar applications a wayata wanda ake kira notification da turanci. Ahmm, amfanin kunna sanarwar applications ko kuma muce notification da turanci shine kamar yanzu WhatsApp dole zan kunna notification. Zan kunna sanarwar application ɗin WhatsApp ɗinnan saboda idan na sauka daga kan WhatsApp ɗinnan, idan na kunna wannan sanarwar duk lokacin da wani ya turo min message, eh zan iya gani sannan kuma zan iya zuwa ni ma na yi masa na ba shi amsa sannan na dawo na cigaba da harkokina. Bayan WhatsApp da akwai Facebook shima ina kunna sanarwar application dinshi sannan kuma akwai Instagram shima ina kunnawa. Sannan kuma akwai application na banki nawa wanda nake saka kuɗi shima duk lokacin da aka turo mun kuɗi zan ga cewa wane ya turo mun kuɗi ko dai ta email ko ta wayata ko kuma na gani ta sanarwar application ɗin da na kunna.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Abincin gargajiya wanda na fi so? To abincin gargajiya dai wanda na fi so na farko da akwai alkubis. Tunda ni Bahaushe ne kuma abincinmu na gargajiya sun kama tun daga kan dambu, tuwo, fura, alkubus, dambu, brabisco da kuma zogale da sauran abubuwa. To abincin da na fi so na gargajiya dai na farko da akwai dambu. Ina matuƙar son dambun shinkafa da zogale, da albasa da mai da yaji, ina son shi. Sannan bayan dambun nan, sannan ina matuƙar son fankaso. Fankaso shi ma da miya ina son shi. Sannan kuma akwai alkubis shi ma da miyar taushe. Ina matuƙar son alkubis da miyar taushe. Musamman idan alkubis dinnan ya ji kayan haɗi, miyar ta yi daɗi aka saka nama ina so.

Aa, menene burin ku a aiki? Burina a aikin da nake shi ne, na zama mutum na farko wanda za a ringa yabawa da irin aikin da yake yi sannan kuma da irin jajircewar da yake. Ina so na kasance mutumin da kowa a wajen aiki zai ce wannan mutumin kirki ne sannan kuma yana yin aiki yanda ya kamata. Sannan kuma baya tsallake ranakun aiki. Sannan kuma mutum ne mai kyakkyawar mu'amala da kowa. Ba shi da matsala da kowa. Sannan kuma yana taimakon mutane a duk lokacin da suka shiga halin taimako. To wannan burin shine burina a wajen aiki. Sannan kuma ina son in kasance cewa in dai har na dage ina yin aiki tuƙuru, to na ringa samun ƙarin matsayi. Saboda samun ƙarin matsayi shine zai ƙarfafe ni na ci gaba da kasancewa mutumin kirki tare da zamowa mai aiki nagari wanda yake yin aiki yanda ya kamata.

Kana son ɗaukar hotuna? Eee to ina son ɗaukar hotuna. Domin kuwa ɗaukar hotuna yana barin mutum da tarihi da kuma annashuwa da nishaɗi tare da capturing ɗin moment dinnan da kuka ɗauki hoton nan. Kamar yanzu misali idan muka je yawo ko kuma muka je ziyara wani waje ko gidan ƴan uwanmu. To hanyar da za mu iya tuno da cewa mun taɓa zuwa wannan ziyaran shine ta hanyar ɗaukar hoto. Wannan dalilin ne saka ɗaukar hoto yake da amfani domin adana tarihi. Sannan kuma haka idan a makaranta ne, in ku ka haɗu da abokanku da sauran mutane, to idan kuna ɗaukan hoto shine zai saka ku ringa tunawa da junanku ko da kun gama makaranta. Sannan kuma ɗaukar hoto kashi kashi ne. Na farko da akwai ɗaukar hoto da waya akwai kuma da kyamara. Ni dai na fi son na ɗauki hoto da kyamara gaskiya. Eh, na ɗauki hoto da waya. Saboda ɗaukar hoto da waya ya fi sauƙi. Sannan ita waya tana riƙe caji ba kamar kyamara ba.

Wane irin takalma kake fi so? Wane irin takalma ka fi so ya kamata wannan tambayar ta zama. Eh, takalman dai da na fi so a taƙaice shine, eh, takalma waɗanda suke ba sauciki ba. Saboda ni dai na ƙi jinin takalmi sauciki. Abin da ya sa bana son takalmi sauciki shine, shi takalmi sauciki da kuke gani, eh, yana sawa mutum ya gaji da wuri ko kuma mutum ya ji zafi a ƙafanshi. Amma takalmi irin wanda yake plat ne, wanda yake da kama da slippers, wanda zaka saka shi za kuma ka iya kasa safa wato ba takalmi mai gidan yatsu ba, to ina bala'in son irin takalman nan saboda yana taimakawa wajen tafiya mai nisa ba tare da mutum ya gaji ba. Saboda haka ina son takalmi plat sannan ina son takalmi mai taushi. Sannan kuma ina son takalmi mai gidan yatsa. Sannan a ƙarshe ina son takalmi sauciki idan zan tafi makaranta.

Kana fi son zama ko tsayuwa? Kana fi son zama ko tsayuwa, ko kuma kana son zama ko tsayuwa za a ce. Eh to, eh shi dai na farko ya danganta da ina ne mamacin yake. Idan a gida nake to ai kowa ya san cewa dama dole zan fi son na zauna saboda ba zan so na gaji ba. Saboda haka in a gida ne zan fi so na zauna ko a kan kujera ko a ƙasa ko a ƙofar gida. Amma idan har a waje ne to na fi son tsayuwa saboda tsayuwar nan za ta saka da abin da ake yi na ringa ganuwa. Ko kuma idan a makaranta ne na fi son na zauna saboda na haƙi jinin na je lecture ma a makare saboda idan na je a makare ba zan samu wajen zauna ba. So ko da amfanin wannan lecture dinnan to zan iya na tashi na fita in dai har ban samu wajen zama ba saboda zan gaji sannan kuma ba zan gane me ake karantarwa ba. Saboda haka na fi son zama gaskiya.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Wane irin sabulu nake amfani da shi, sabulu dai kashi kashi ne. Na farko akwai sabulu na wanka, sannan kuma akwai sabulu na wanki. Saboda haka idan sabulun gaki ne, ina amfani da sabulu na ruwa. Sabulun wanka kuma ina amfani da sabulun dudu osun. Saboda haka ina amfani da sabulu kala kala, ya danganta da wanne ne.

Kana iya amfani da kwamfuta? To, eh ina iya amfani da kwamfuta. Kuma ina iya amfani da kwamfuta tun daga kan kwamfuta ta ɗaki, wato desktop. Da kuma ta kwamfutan tafi-da-gidanka, laptop. Sannan kuma, iya amfani da kwamfuta dina ya faro tun daga lokacin da nake makarantar firamare, inda na fara koyon yadda ake yin tyfin. Sannan na zo na fara koyon yadda ake rubuta wasiƙa. Sannan kuma na zo na fara koyon yadda ake yin tyfin. Sannan kuma na fara koyon yadda ake haɗa katin gayyatar ɗaurin aure ko kuma wani taro. So tun daga wannan lokacin na, na ce sai na koyi yadda ake yin amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa wato kwamfuta. Da kowane fanni na ƙware a ɓangaren su Microsoft Word, na kuma ƙware a ɓangaren yin tyfin da kuma yin eh Microsoft PowerPoint da sauran abubuwa na kwamfuta.

A wane wata aka haife ku? A wane wata aka haife ni ko kuma a wane wata aka haife mu? Ni da wa kenan aka haifa. Ni dai an haife ni a watan March. Eh, goma ga watan March aka haife ni. Saboda haka, eh, idan a ƙirgen Hausa ne zan iya cewa an haife ni a watan Maris wanda shine wata na uku a cikin calendar bature ko kuma mu ce Gregorian calendar. Eh, a kuma Turance, za mu iya cewa an haife ni a tenth of March. Sannan kuma, eh, a wajen bature za mu iya mu ce, eh, tenth of March, eh, Gregorian calendar. Sabida haka ni an haife ni a watan March ranar Juma'a. Goma ga watan March aka haife ni, sannan kuma ranar Juma'a.

Kana zama kan guiwa? Kana zama akan guiwa. Zama akan, akan guiwa yana nufin zama akan knee kenan da turanci ana cewa guiwa knee. Eh, ina zama akan guiwa amma ya danganta da me ake yi a lokacin. Nufar ko dai zama kala kala ne da akwai zama na tankwashe kafa, wanda idan mutum zai ci abinci ko kuma idan mutum zai je wajen manyan mutane zai yi, zai yi irin wannan zaman nan., ba zai yi mutum ya zama kan guiwa a wajen manyan mutane ba. Sannan kuma zaman kan guiwan nan ana yin shi lokacin da ake yin sallah. Saboda idan mutum yana yin sallah to dole wannan zaman guyan zai yi azaman tayya. Saboda haka ina, ina zaman guiwa amma kuma ba wai idan na yi zaman guiwan na ɗauki lokaci ina yi ba saboda zaman tankwashe kafa ya fi mun daɗi. Sannan kuma bana takura idan na yi.

Wane irin wasa kake yi a waje? Na farko dai, kalan wasan da nake yi a waje suna da yawa. Eh, a lokacin da ina yaro akwai kalan wasannin da muke yi. Tun daga kan wasan taya, za mu ɗauki taya mu tafi muna gudu muna yin wannan wasan. Sannan kuma akwai, akwai wasan langa shima muna yin shi. Sannan kuma bayan nan akwai wasan 'yar ɓoye, 'yar boye wanda muke cewa odi odi. Sannan kuma da akwai wasan, eh, ƙirge. Sannan kuma da akwai wasan rufe ido wanda za a ringa rufe ido ana cewa mutum ya faɗi su wane ne a zaune. To ina yin kalan wannan wasan. Sannan kuma da akwai wasan gala gala wanda za a zana abu a ƙasa. Wannan wasan yana da matuƙar daɗin gaske saboda haka ka'an wasannin da nake suna da yawa. Amma lokacin da na girma sai na dawo kawai basketball muke yi.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yaya nake haɗuwa da abokan ciniki? Wannan tambaya ce mai matuƙar mahimmanci. Yanda nake haɗuwa da abokan ciniki na ko na kasuwa, na farko dai na yi ƙoƙari na gina alaƙa ta da abokan cinikina tun lokacin da ban kai haka girmama. Saboda haka abokan cinikina, abokan cinikaina, eh ina haɗuwa da su tun a gidanmu lokacin da ina gudanar da kasuwanci a gida ba tare da na je kasuwa ba. Su muna haɗuwa a gida ba tare da mu wanje kasuwa ba. Sannan bayan su akwai waɗanda muke haɗuwa da su a gidajensu. Sannan bayan waɗanda muke haɗuwa a gidajensu, akwai kuma waɗanda mukan iya mu haɗu da su a kasuwa. Saboda haka haɗuwa da eh masu zuwa yin min ciniki yana kamawa tun daga kan yanar gizo, gidansu, gidanmu da kuma kasuwa inda muke gudanar da harkokin kasuwancinmu.

Me yake ba ku ƙwarin guiwa a aiki? Eh, ƙwarin guiwa idan aka ce ƙwarin guiwa da turanci za a yi ace encouragement ko kuma motivation ko kuma inspiration, ya danganta da wane irin turanci akayi. Amma dai abinda yake ba ni ƙwarin guiwa a aiki shine na farko, ina so na yi aiki a cikin team ko kuma ƙungiyar aiki wanda suka san me suke. Sannan kuma waƴanda idan an ba da aiki kowa zai yi ƙoƙari yaga ya yi abin da aka ce ya yi. Sannan kuma, eh, zan so shugaban ƙungiya team leader kenan, ya kasance mutum wanda ya san me yake, sannan kuma ya san abin da zai ce a yi. Sannan kuma yake ƙarfafanmu mu yi abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Ba wanda kawai zai zo ya ringa ɗaura ma akan abu ba amma shi ba zai ba. Sannan kuma abin da yake ƙara bani ƙwarin guiwa shine idan na ga cewa ana ƙarin matsayi sannan kuma ana jin tausayin mutane ana taimakon su, wanda yana ƙara min guiwa, yana yi min.

Yaya kake magance koke-koke? Inda nake magance koke-koke a gida ko kuma ofis, inda nake magance ƙoke-ƙoke shine na farko zan je na samu yaro idan shine yake kuka, in ɗauki alewa na ba shi ya sha. Idan ya karɓa ya sha, to zai daina yin wannan ƙoke-ƙoken. Na biyu, idan kuma, eh, ƙoke-ƙoken nan na, eh, wani na'ura ne, in yi ƙoƙari na ga cewa an kashe wannan na'urar nan da take ƙoke-ƙoke. Idan kuma mutane ne za muyi ƙoƙari mu ga cewa, mun yi musu magana sun bar wannan wajen. Saboda haka yanda ake magance ƙoke-ƙoke yana fara ne daga idan an san wanda yake yin wannan ƙoke-ƙoken. Idan an san wanda yake wannan ƙoke-ƙoken, to abin ne mai sauƙi a magance wannan ƙoke-ƙoken. Saboda haka ƙoke-ƙoke ba shi da amfani, ba shi da daɗi, ba shi da muhimmanci.

Wane irin mai kake amfani da shi? Irin man da nake amfani da shi ya danganta. Eh, na farko dai mai akwai mai na abinci sannan kuma akwai mai na shafawa. Akwai kuma man gashi wato man kai. Idan man abinci ne ina amfani da man kuli, ina amfani da manja, ina amfani da mangyada. Idan kuma, man, man shafawa ne ina amfani da vaseline, ina amfani da cream, ina amfani da body lotion da sauransu. Saboda haka, bayan nan kuma da akwai man fetur akwai kuma, gas da sauransu duka dai ma'aikane su. To wa'innan kowanne yana da amfanin shi sannan kuma yana da nashi purpose ɗin. Amfanin su shine ite su taimaki mutum ya gabatar da abin da yake so. Idan girki za ka yi ka zaɓi manja domin manja yafi daɗi. Idan kuma wanka ka yi kake so ka shafa mai ka zaɓi vaseline ko kuma mai na kokwabo ta.

Yaya sa hannu naku yake? Yaya sa hannunku yake yakamata ya zama? Na farko dai saka hannu ko muce signature da Turanci ko kuma signing, kowa yana da nashi yanda yake. Wani kawai yana saka sunanshi ne idan ya sa sunanshi shiken, wani kuma yana sa farkon sunanshi, wani kuma yana, eh, zana zanen da ba kowane zai iya gane me ya yi zana ba. Saboda haka ni yanda sa hannuna yake shine ina fara da farkon sunana wato A. Idan na fara da farkon sunana sannan kuma zan zazzana nai ƙasa yanda babu wanda zai iya, zai iya gane abin da na rubuta. Saboda haka saka hannu, idan mutum ya tashi zai saka hannu, zai saka hannu yanda, eh, babu wanda zai iya ganin me ya saka. Ballantana mutum ya, ya kwafen wannan in saka hannun nashi saboda sa hannu abu ne me matuƙar haɗari. Mutum zai iya amfani da shi ya satar ma ku kuɗi a banki.

Kana iya tuƙin mota? Ƙwarai dagaske ina iya tuƙin mota. Ai tuƙin mota ma yana ɗaya daga cikin abun da zanƙi cewa na iya shi tun ina ɗan ƙaramin yaro. Saboda tuƙin mota abu ne mai kyau dai kamata ace kowa ya iya. Saboda amfanin tuƙin mota shine eh ko da ace an samu matsala mutum ya shiga cikin yanayin da ake buƙata ya tuƙa mota, to mutum zai tuƙa motan nan ba tare da ya nemo ne ba. Saboda haka ina iya tuƙin mota. Sannan eh motar ma tuƙa ta ya danganta. Na farko dai da akwai eh mota wannan, akwai mota auto wacce tana tuƙa kanta da kanta. Sannan kuma da akwai mota manual wacce mutum shi zai saka giya ya yi duka wani abin dai kamata. Saboda haka ina iya tuƙa mota manual sannan kuma ina iya tuƙa mota auto. Ita manual ta fi wahala auto kuma ta fi sauƙi sannan kuma ta fi daɗi. Auto motar masu kuɗi ce. Saboda haka na iya tuƙa duka.